Assalamu alaikum. Sunana Nasir Aliyu. Dangantakata da maƙotar mu kyakkyawar alaƙa ce muke da ita wanda hakan ya sa mun kasance kamar wasu ƴan uwa. Idan ba shi da lafiya na kan je na duba shi, idan ba ni da lafiya ya kan zo ya duba ni. Idan wani abu ya tashi na farin ciki mu kan je mu yi murna tare. Nima haka idan ya tashi ta bangaren na mu kan yi murna tare. Mu kan raba abubuwa da dama. Irin mu fita mu je shaƙatawa, mu je a yi wasanni da abubuwa da dama. Makaranta tare muke zuwa tun muna yara tun muna ƙanana. Ya ɗauki baba na, baban shi na ɗauki baban shi baba na. To komai na mu tare mu ke yi. Wani sa'in yakan kwana a gidan mu, wani sa'in nakan je gidansu na kwana. So, ina da kyakkyawan alaƙa da ni da maƙwabta na. Ba ma maƙwabtan ba ma gabaki ɗaya yankin layin mu duk muna da alaƙa tare da su. Sabida alaƙar mu mu'amalar mu kyakkyawa ce sosai da sosai.

Ina yin addu'a kullum. Addu'a kullum a gare ni ta zama tilas, ta zama wajibi a gare ni na rangayenta sabida ko don samun tsari da kuma neman abubuwan da nake nema a wajen Mahaliccina, wanda shi shine guda ɗaya kuma shi kaɗai nake bauta ma. To dole in nemi tsari daga gare shi, na nemi tsari daga wasu sharan shaidanu kuma sannan na nemi arziki a wajensa saboda ni ina son naga nayi arziki. To kunga dole, dole a dole, dole in tashi tsaye wajen yin addu'a. To dole kullum sai na yi addu'a. Zanyi addu'a da safe, zanyi addu'a da rana, zanyi addu'a da maraice. Bayan haka duk sallolin da nayi shi ma duk ina yin addu'a. To addu'a ya zama dole a gare ni. Addu'a ya zama ibada, ya zama wajibi a gare ni. Dole sai nayi ta. In ban yi addu'a ba, hakan ba komai bane ba zai ringa tafiyamin daidai ba ko wajen jarabawa. Dole mutum yayi addu'a, ya nemi Allah ya taimake shi, ya dafa mai. Madaman shi ne ke yi kuma a wajen shi muke nema ba a wajen wani ba. To dole sai mun nema a wajen shi. Kan shi ma ya ce mu roke shi. Idan ba mu roke shi ba, yana fushi da mu. To kin ga? Dole za mu roke shi. Dole za mu roke shi mai da komai, komai zuwa gare shi. Duk wani abu da ya shige mana, duk wani lamarinmu da ya saya cak da mun koma gare shi. To komai sai komai, komai, komai, komai zai ringa fuɗewa a hankali a hankali. Addu'a ita ce makami ga mumini, ga dukkan wani ɗan adam da ke fadin duniyan nan. Ita ce babban makami a gare shi, wanda idan babu ita, rayuwarshi tana cikin tasku ba kaɗan ba. To dole, dole kowa ma sai yayi addu'a. Ba ma ni kaɗai ba. Dole kowa yayi addu'a saboda duk abinda kake nema dole a wajen Mahahaliccinka za ka nemi shi. To kuma ba ta yanda za ka nemi shi ba tare da ka yi wannan addu'an ba kuma ka yi ruko shi ne. Addu'a kullum ta zama ibada a gare mu.

Ya danganta da kalan furen kuma ya danganta da yanayin da furen yake kamshi. Ya danganta da yanayin yace aka, a-a-aka jera shi ko kuma in ce aka sa shi a nan inda ake sa shi a cikin tukunya. Ya danganta da irin furen. Ni na fi son fure mai haske, fari. Yacca fure yake fure shi ma a samu fari mai haske. To inta aka samu fure irin wannan, ina matuƙan son fure irin wannan kuma ya kasance mai kamshi. Kamshin ma ba kaɗan ba. Na sa a samu irin shi to ina matuƙan son shi. Na fi son fure fari kuma sannan a jera shi da kyau kuma ya kasance yana da kamshi.

Umm, ina koyan wani yare saboda ina zuwa makaranta. A garin ina ni bahaushe ne, ko kuma ina zuwa makaranta. Makarantar da nake zuwa da Turanci ake magana. To dole ya kasance a gareni. Dole sai na koyi wannan yaren kafin na wannan, kafin na iya gane karatun da ake yi. To ina koyon Turanci kuma inda sosai mu ne ina so in koyi harshen, harshen Cana, na koyi harshen Russia, na koyi Indiyanci da dukkan wani yare. Ni ma ina son dai in ga cewa na iya yare aƙalla, aƙalla ace sun kai irin ashirin haka ko fiye da haka. Banda yaren mu na cikin gida wato Najeriya, na so in koyi yare na irin ƙasashen wajen nan haka, da Tama, Spanish, French da sauransu duka. Akwai wani yare da ke fadin duniya ina so ina sha'awa in ga cewa na iya shi amma duk cikinsu ba wanda na fi sha'awa na ga cewa na iya irin yaren Arabic duk da dai na don iya kaɗan kaɗan na kaɗan ji wani abubuwa idan akaɗan faɗa saboda da shi muke magana shi ma wani saniya a makaranta amma ba mu jima da fara magana da shi ba. Ma inda ace zamu, inda nan gaba za mu ci gaba da yin magana da shi. Makarantar islamiyya nake nashi ba ta boko ba. Ta boko, wannan ake yi Turanci ake yi mata islamiyya Arabic ake yi. So inda ace zan dage to da zan iya sosai zan yi yaren nan sosai da sosai don na fara ma, ba wanda, ma ba wanda ya san ni ba ne ba zai, zai, eh zai ma ba wanda ya san ni ba ne ba zai, zai ce wallahi ni ba bahaushe ba ne ba zai ce di, di ni, ni, ni bala rabe ne, baƙin bala rabe za aringa kira na ma. Na so in koyi wannan yare kan nan sosai da sosai. Yare ba yana da daɗi.

Wani irin waƙa ko wani irin kiɗa kake son ji? To da farko dai ma kiɗa dai a addininmu bai halatta ba. To, in ga ba zan iya cewa ina son kiɗa ba. Amma me, saboda ajizanci irin na ɗan adam dole wani sa'in yakan ɗansu dan samu nishaɗi haka da sauransu. To amma akwai irin da irin waƙi irin namu dai wanda babu kiɗa a ciki. Akwai dai zallan waƙi ne dai haka da za a yi shi wanda babu kiɗa a ciki. Wanda shi ne ake kira da, da, na manta. Amma dai kiɗa dai gaskiya a addininmu bai halatta ba. To saboda haka ban fiye sauraron kiɗa ba. Zan iya cewa bani da zabi wajen kiɗa ke nan. Ba zan ce bana so ba amma ba, ba zan ce bana ji ba amma ban fiye ji ba. Amma kuma ban, ba, ba zan iya cewa ga irin kiɗan da nake so ba ko ga kalar kiɗan da nake so ba.

Abin da na fi so shayi ba kofi ba. Kana fin son kofi ko shayi? To abin da ni na fi so shine shayi ba kofi ba. Dan ni kofi ma bana shan kofi. Kofi in na sha kofi ma irin haka idan ina son nayi aiki cikin dare haka to yakan dan sa mutum baya jin bacci sosai haka ba kamar shayi ba. Ma na fi son shayi, a sa siga, in da dama a sa lemun tsami to hakan yana yana mun dadi. Ina son shayi sosai da sosai. Haka bari ma yanzu lokacin sanyi ai ina son shayi sosai ma kuwa lokacin sanyin nan. Sabida yakan dan sa ka dan samu, da kaɗan yi womin jikin ka haka dai. Kaɗan yi womin jikin ka, kaɗan samu ɗan ɗumi haka in ka sha shayin nan dai. To koda yaushe safe wani sa'in lokacin sanyin nan da safe in sha, da rana idan zan ci abinci haka na sha. Abincin ma ya fi tafiya fa in dai da shayi abincin ya fi tafiya. Haka da rana na sha, da dare shi ma haka in zan ci abinci haka kafin dai a kwanta dai shi ma za a sha. Akwai wani shayi da muke sha ana ce mai shayin gadagi. Lokacin nan muna akwai wani mai gadin buzu ne. To lokacin nan ya, ya kawo, ya kawo, ya kawo shayin nan ya ɗaura mana a cikin butar sa muka sha. Ai ko ranan ba mu iya bacci ba. To ashe shayin nan idan kasha baya sa bacci sai dai kaji idon ka wuki wuki kamar an soya su. Haka za ka ji idon ka. To haka shayin nan ya yi mana da daddare. Don bacci ba mu iya bacci ba. Kasa wa muka yi gabaki daya mu biyu da ni da ƙanina da muka je muka sha. Ashe shi kuwa ya san abin da ya ba mu. Da safe kuwa sai dai ya ka lemu yayi dariya, ya ka lemu yayi dariya ya ce "ah! Nace me yafaru wai jiya ai munsan bakuyi bacci ba ko ka ce bacci, taya aka yi ka san ba mu yi bacci ba." Sai dai ya yi dariya. Ya ce "ai na san cewa shayin da na ba ku ba za ku iya yin bacci ba sabida shayin ba ku taɓa sha ba." nace au kasani da ganagan ka bamu kenan ce wato mugunta kayi mana ka bamu shayi mun sha. Shayin nan ba ƙaramin shayi bane bai yana da ƙarfi." Na ce "ai ko ba ku mai muku zimma za mu rama. Lokaci ne ka yi naka kuma ya jira na mu." allh sarki mai lalibe yanzu ko ma baya gida. Ba ma shan shayi yanzu sosai. Da ku kodayaushe sai mun sha shayi. Kodayaushe da daren nan dai zai dafa mana shayi. Still dai da mun har yanzu in dai muna sha amma irin na shan dai da muke sha kullum na siyo mai kibiya ne, me, me nene? Gadagi ne, me, me ah lemon grass haka akwai wata ciyawa da ake ce mata lemon grass da turanci. To ita ma tana da ƙamshi idan aka sa a shayi tana da dadi sosai. Hadda ita ake haɗawa mu dafa mu sha. Shayi mai kiri lokacin kuwa muna bodin shayin goruba muka fi sha. Shayin goruba. Akwai wani abu da ake ce mai goruba. To haka za a siyo ɓararren goruba da aka ɓare shi ma a sha. Ga shayin zoɓo. Akwai wani abu da ake ce mai zoɓo. Shi ma nomal, nomal shi zoɓo dafa shi ake, ake yin limu da shi. Juice haka limu za a dafa, a dafa shi, a sa, a sa, a sa kayan ƙamshi. Ta, ta, ta cittane su kanunfari sa kayan ƙamshin. Na a sa irin su wani abu da ake ce mai flavour da turanci. Sai kuma, mm, me nene? Sai kuma a sa siga. To zoɓo yana da dadi sosai shi ma. Irin noman, irin, irin limu ne dai da ake yin shi haka dai na gargajiya haka da ake yin sa. Sannan sai kuma shima anayin shayi dashi shikuma maimakon asa amma shi wancan lemun da akeyi dav ruwan sanyi akeyi. Kin ga wannan kuwa shayi ne da ruwan zafi ake sabida dafa shi ake. Aka dafa shi maimakon abari ya huce asamai ruwan sanyi ko kankara sai asa siga asha shi haka. Shi ma kamar shayi. Ana yin lifton ma da shi. Ganyen shayi ke nan. Ana yin ganyen shayi da shi. Da zobo akwai irin su ahmad tee dinnan irinsu top tea da sauransu to shima anayi da sobo. Shi ma suna da dadi. Suna da dadi ba kaɗan ba kuwa sosai ma da sosai.